Kwarai kuwa na iya amfani da kwamfuta sosai ma. Domin tun ina yarinya na tashi ta iya kwamfuta a rayuwa ta. Kuma bayan nan na tashi an saka ni a makaranta nayi training na kwamfuta sosai sosai. Nan nayi certificate akan Microsoft su-- Microsoft Word, Microsoft PowerPoint da Excel, Microsoft shi duka da sauran su. Sannan kuma ina yin animation su graphic da sauran su. To a gaskiya na iya amfani da kwamfuta sosai. Kuma ko a yanzu ma ina da buri na cigaba da makarantar kwamfuta. Musamman idan na samu dama. Su gaskiya kwamfuta kan kusanzance nature na ne amfani da shi. Bayan haka na ci, na ci gasa na kwamfuta da akayi. Na fito na ɗaya. Na samu kyaututtuka lokacin an gabatar mana da wani competition na kwamfuta. Sauri, sauri rubutu. Na iya sauri rubutu a kwamfuta sosai. To gaganin ma na iya sosai gaskiya a-- na ƙware a kwamfuta ba kaɗan ba.

Kai gaskiya bana son bas ko kaɗan. Na fi son taksi gaskiya. Taksi ya fiye mini bas sosai. Shiga taksi kai babu yawa mutanen ciki ba ra ku shiga da yawa sosai ba kuma ba ra ku matsu sosai ba. Yanzu for example mu da muke ta nan gaskiya gara mushi mutum ya shiga taksi akan ya shiga bas saboda bas dinnan baya a tafiya da wuri sai an tsaya an yi ta jimawa bas ta cika sannan ma a tashi. Tsarin mu muke nan nan bayan an tashi gaskiya a cikin bas dinnan ana yawan samun hatsaniya da sace sace har ga Allah mu'anan. Don wani lokaci akwai lokacin da aka aiki yaro ya siyo abu a kasuwa da kuɗi, kuɗi mai yawa haka dai ya shiga cikin bas dinnan aka matse shi aka ƙwace kuɗin nan. To amma in da taksi ne kuma taksi su suna tafiya ne suna ajiyewa suna ɗauka suna dropping suna ɗauka suna dropping suna ɗauka yawa. To amma gaskiya bas yawanci sai an cika ne fa ake ɗauka ake tafiya. Ya ɗauki hanya a tafi. To gaskiya na fi son taksi akan bas gaskiya kenan kuma ta fi daɗin ma tafiya taksi. Hankalin ka kwance wani taksi ɗin ka shiga mota mai kyau hankalin ka a kwance kayi relaxing ka huta har a isa inda ake kake so a je. To gaskiya bas kam i a wuri na sai dai in ya zamana a canza tsarin bas ya zamana ana tafiya ana dropping ana ɗauka ana dropping ana ɗauka su yanayin halin rayuwa na rayuwar mu'anan. Gaskiya idan su ka ce za su yi haka ba za su ci riba ba sai dai su kullum su tafaɗuwa kuma komai ana yin shi ne don a ci riba. Su gaskiya bas ne ba ta da muhimmanci a nan in shige ta gara min na shiga taksi.

Eh gaskiya ina bana cin goro a rayuwa ta. Gaskiya kwata kwata a rayuwa ta haka in ci goro kam ina bana taunawa ko kaɗan. Sai dai akwai lokacin da nake iya taunawa shine lokacin da yazamana ya kasance ina da ciki. Idan ina da ciki ina iya tauna goro na ci shi sosai sosai kamar mai sayarwa haka za a dinga siyo min goro ina ci. To amma gaskiya bayan bani da ciki bazan iya tauna goro ba. Ko da na tauna shi to sai dai na zubar da ruwan idan na zubar da ruwan tiƙamma kuma sai ya tabbatar na tabbatar yayi shi salam ya zama salam ke nan babu ruwan goron ko kaɗan. Kafin na iya haɗiyewa namma a hankali a hankali nake iya haɗiyewa. Wani lokacin ma ko da na haɗiye yakan iyaye sani wannan amai vomit. Su gaskiya bana son goro bana ma ci. A yanayi na nan zahirin jiki na ne ɗaya nature na amma in ina da ciki ina iya cin goro. Su goro a lafiyan ci mani a guri na bayi da lafiya ba wani lafiya yake sawa a jiki ba gaskiya. Gwarama a ce namijin goro namijin goro ina cin shi sosai ina yankawa in tafasa in sha ina jajjaga shi in busar da shi in daka shi sannan na haɗa da magani na ci amma shi asalin goro kam goro zalla bana ci. Bana ci shi ko kaɗan nafison namijin goro.

To, an taɓo min lissafin da nake fama ke nan a rayuwata. Haka nake gudanar da rayuwata ga aiki ga kuma yanayin ayyukan rayuwata. Haka nake gudanarwa, ni na kasance tun yarin ta na na tashi a cikin aiki, aiki, aiki sosai. Duk ayyukan gida na kan yi iya ƙoƙari kusan za a ce ni ce aikatau sosai. Bana kuma gajiya, bani da ƙyuya akan aiki. Amma haka baya hana ni tafiyar da rayuwata yanda ya kamata. So bayan nayi aure still yanayin ayyukana baya hana ni hutawa a rayuwata. Na kan yi squatting komai daki daki nake tsara shi gaskiya. Ina tsara komai daki daki. Lokacin aiki daban, lokacin hutawa daban. So a yanzu, a halin da yanzu nake maganan nan gaskiya bani da time na hutu sosai. A wuni iyaka na kan iya samu dai a na samu shine na samu hutu na awa uku. Ko da zan zauna a ce zan huta to zan ɗauki waya na ci gaba da ayyukana. Saboda yanzu ina harka na crypto moderating duka. So abubuwa ne wanda gaskiya ayyuka ne masu wahala a rayuwa wanda idan har mutum bai zauna yayi nazari ya, tsara abubuwan yanda zai tafiyar da rayuwarsa da kuma aiki ba, ya daidai ta su ba gaskiya zai sha wahala sosai. Don nima na sha wahala daga fari dan har na samu BP hypertension. To amma a hankali a hankali da na samu na daidaita aiki da rayuwana sai ya zamana komai yana tafiya mini daidai. Ba wai daidai kuma yanda mutum yake so ba. Komai dai mutum bare ya samu yanda yake so ba amma dai zai samu yanda zai ji daɗi ba zai takura sosai ba. To gaskiya ina tafiyar da ayyukana na gida wani lokaci aikin safe idan na yi shi, na yi shara su wanke wanke su gyaran ko ina da ina zuwa a ce daga na tashi da na gama komai ƙarfe goma har da karya wa an karya da komai yara na sallame su sun tafi makaranta. So bayan nan kuma zan ɗanyi relaxing haka na ɗan huta to huta wannan da zan yi shi ma ba wai haka empty zanzauna ba wani lokaci ina zaunen ina gyaran wani abu ko kuma ina ɗau in ɗauki wayata in ɗan dinga taɓe taɓe ina ɗan discussion a inda nake gabatar da moderating ɗina. So bayan nan idan na kammala sai kuma na ajiye waya. Sai na tashi na hau haraman ɗaura abincin rana na yi ƙoƙari na ɗaura abincin rana na yi maza-maza na kammala. Yawanci na kan kammala sha biyu da rabi zuwa ƙarfe ɗaya. Daga ƙarfe ɗaya na yi ƙoƙari na yi sallah na na azahar. To daga nan kuma in ɗan taɓa waya in ci abinci, in yi wanka, in ɗan ɗauki waya in ɗan taɓa aiki kaɗan kuma duk so zuwa ƙarfe biyu ko ɗaya da rabi haka sai na samu na kwanta. Idan na kwanta na huta zan ɗanyi bacci zan saka alarm ne kuma zuwa ƙarfe uku na rana na yamma ke nan sai na tashi na ci gaba da aikina. To gaskiya daga nan ba na samu na koma bacci sai ƙarfe sha biyun dare. A na kwanta da wuri shine na kwanta ƙarfe sha ɗaya da rabi. So ina tafiyar da ayyukan rayuwana daidai da aiki da rayuwa gaskiya. Ina tafiya mini yanda ya kamata ba laifi.